Waɗanne kayan ƙamshi kuke amfani da su? Eh, kayan ƙamshi akwai si tiraren miski, akwai hubba. Gasu nan dai suna da yawa ba za su iya ƙirguwa ba gaskiya. Kawai sai dai a ɗan yi misali na waƴansu a dai faffaɗe su. Amma kayan ƙanshi suna da bambanci. Akwai su air freshener ma.

Wane wuri a garinku kuke fa alfari da nuna? Baba, gobe akwai wurare daban-daban gaskiya na yawan buɗe ido wanda ake iya amfani da su saboda in mutum ya zo za ka ɗauke ka kai shi ya je ya gani zai ɗan samu wayewa a ciki. Dan akwai Murtala Square, akwai Kajuru.

Wane malami kake finso gaskiya? Na fi son malamin maths saboda na fi cin maths. Sometimes shi kuma malamin turanci. Sai a hankali in kuma bangaren wa'azi ne. Ina son malaman sunna gaba daya saboda ɓangaren Arabic suna koyar da mu sosai da sosai gaskiya. Shi ma yana da daɗi sosai.

Menene kayan kacici-kacici da ka ke fi so? Eh, gaskiya, na fi son irin a ringa ba mutum kyauta, irin kala-kala na abinci ko na irin abin da mutum zai sa. Shi ne gaskiya na fi so saboda shi ma ya fi ba mutane ƙwazo, su yi ƙoƙari su ga sun samu.

So nawa kake tsarkake gidan ku? Eh gaskiya, ba zan iya kirgawa ba saboda ni dai ina gani yayi datti zanyi ƙoƙari na tsarkake saboda bawai dole sainai wannan ba indai naga yayi datti ina ƙoƙari ne kawai na ga na yi abin da ya dace. Ni dai abin da na sani ke nan ko ba haka ba.

Dayajin motsa jiki da suke ƙaruwa me kuke gani game da wannan sabuwar al'ada? A'a, yana da amfani da gaskiya saboda wannan ba wani abu da muke gani sai ci gaba. Saboda motsa jiki yana da matuƙar amfani, in dai kana yi to za ka samu ƙarsashi a jikinka.

Me kuke yi don kuyi bacci mai kyau idan bacci yaƙi zuwa fa? A to gaskiya wayam muke ɗaukan yi ta kalla-kalla munayin abubuwa daban-daban. To a haka a haka dainhar lokacin baccin zainiya zuwa yabriske mu to abin dai da muke yi ke nan. Don wani zai tace chatun wani zai hau online yayi ta kallo.

Ku ba mu labarin ƙarar jannareto a unguwarku da yake yadda kuke rayuwa da ita. Kai gaskiya ta kura mana yake yi, dan akwai maƙwabtan mu da suke tayar da jannareto, ƙaran zai ta damunmu, sai mun kulle ƙofa, abin da muke yike nan shine kawai lam.

Ku gaya mana game da wurin da ya sauya a yankin. Ya akwai wurare da yawa da suka sauya gaskiya, saboda ka ga kamar in gwari mun ka shiga ko ina titi ne kamar tudun wada, shima ji inda ka je harɗan mun musu titi amma gwaddai talakawa ne, amma kuma an samu cigaba gaskiya har da sola aka samu su.

Ku gaya mana game da miyar kuka. Eh, miyar kuka tana da faɗi gaskiya saboda tana da amfani kuma ana jin daɗinta sosai da sosai saboda a koda yaushe za ka ga waɗansu na san miyar kuka, waɗansu kuma basa so to amma tana magani ma waɗansu suka ce gaskiya.

Ku bayyana yadda ake shuka itace ko shirya ƙasa. Eh to, yadda ake shuka itace na daban ne gaskiya. Dan ba kowa ya iya ba. Inn ba ma noma ba domin mu ba noma muka iya ba gaskiya. Dan mu muna zaune abirni ne da dai waƴansu abubuwan aka tambaye mu, za mu iya ba da amsa.

Wanne irin burodi kake fin so? Eh to, biredin da nake fin so gaskiya yana nan na daban ne. Dan kaga akwai fantasiya, akwai binasi dan duka suna da daɗi. Dan yanzun nan ma na gama cin wake da biredi yanzun nan haka. A nan gida, yanzun nan before nazo nai barci kaga.

Ku bayyana yadda tatsuniya take farawa da yadda take ƙarewa. Yadda take farawa shine za a ce ga ta nan, ga ta nan kuma su je su ce ta zo mu ji ta to ka fara ke nan in kuma zakar za ka ce ƙurin gus kan bera. Alhaki akan kalla, kaka ɗan tsorata yara to yara za su ji daban.

Wacce manhaja kuke amfani da ita sosai kuma me yasa? A Facebook ne gaskiya muna shiga mu kalle kalle muga labaran duniya. Da TikTok kuma za ka ga abubuwa na daban daban. To duk waɗannan suna kara ma mutum yaga wasu abubuwan da ya fara bai san dasu ba. Yauwa shine ni dai abin da na sani.

Ku bamu labarin lokacin da zazzabi ya kama ku wani a gidan ku da yadda lafiya ta dawo. A gaskiya in ta kama mutum za ka ga ya yi ta wani abu, yana gargajiya na wannan, ya rasa ma meya ke damun shi. Saboda shi zazzabi ya zo lokaci ɗaya yake duramma mutum. In kuma ya samu lafiya za ka ga ya yi ta fira.

Yaya ranarku take bambanta a lokacin damina da lokacin rani? Eh gaskiya rana tana bambanta, lokacin damina ba a yin rana da yawa amma lokacin rani, rana ake yi mai zafi, mai zafin bala'i gaskiya. Ita ake yi sosai da sosai, amma lokacin damina ba a yi.

Ku gaya mana me gida yake nufi a gare ku? Eh, gida yana nufin gun zama ne inda mutum zai zauna, ya ringa zama, yana shi da iyalinsa. Da kuma in yana da yara ma da ƴan uwa, duk za a ringa zuwa mai ziyara. Shi yake nufi da gida, inda za a tara iyali.

Ku gaya mana game da iyo a Kogi. Eh, iyo fa ana gajiya gaskiya don akwai hinƙaya, akwai kuma timbil-timbil da ake yi. To hinƙayan shine wanda za ka ringa miƙa hannu ka na tafiya. In kai kai kaga ji heka canza. To haka a ke yi gaskiya.

Me yasa yafi kyau a tambayi likita ko ma'aikacin magani memakon sayan magani kai tsaye? Eh gaskiya yafi kyau ka tambaye likita saboda likita ne zai san me yake damun ka. To in ka siya magani ka san wane kala za a baka? Ai maganin kala kala ne. Shi ne.

Nawa ne yawan dangin ku a gida? A'a, suna da yawa fa, idan mun kai wurin talatin, akwai kakana, akwai kakan babana, kakan mamana, akwai kakan matana. Kowa dai digga sinangasi nan daban-daban ne. Suna nan a ko ina daban suke. Kumaaa.

Ku bayyana hanya daga ƙofar gidanku zuwa titi. Eh, yanzu kana fita daga nan gida, za ka hango titi saboda bamu da nisa. Ina ga gida huɗu ne, gida biyar ne rabon mu da titi daga nan. To kana fita za ka hango shi, za ka ga mashina na yawo ma, ga motoci na wucewa.

Nawa kike share ƙura? Eh gaskiya ina sharewa ƙura ne ban san ma'adadi ba saboda ni ko da yaushe kawai nake. Ina ganin kawai ƙurata wannan zan ɗauka kawai na shasshare saboda ba zance ga lokacin da nake sharewa ba. Ni ko da yaushe yi nake yi gaskiya.

Idan za ku iya sauya abu ɗaya a yankin ku, me zai kasance? Eh, gaskiya zai kasance ne maganganu za su iya fitowa gun mutane. Toh abu dai sai anyi haƙuri dama haka rayuwa take baka biye ma mutane ba shi ne ni dai abin da na sani. Don komai sai da haƙuri gaskiya.

Kana buga rubutu da sauri? Eh mana, ina yi da sauri mana. Papapapa, zakaga nayi na tura. Balantana muna chatting da mutane daban-daban. To ina yi sosai da sosai kuma ina samun karsashi da irin natsuwa na tutturawa da sauri da sauri, abin da na iya ke nan gaskiya.

Ku ba mu labarin wani abu da ya faru wanda ya koya muku babban darasi. Eh, gaskiya yana da yawa. Don abun da in kana da kuɗi kowa na ka ne, a lokacin da ba ka da kuɗi lokacin kowa zai ta gujinka, zai ta gujinka. To ka ga ye kayi hakuri ba za ka damu da mutane ba.

Wane, wane shirin rediyo ko talabijin kuke tunawa tun ƙuruciya? Eh, akwai wani sawun keke da ake yi a nan Kaduna na KSTV, yana daɗi ga kuma Super Story da ake a NTA. Gaskiya dan fim ɗin nan ya daɗe kuma yana da daɗi. Tin lokacin ma bamu iya jin Turanci ba, Super Story muke kallo.

Wacce na'ura kuke fatan mallaka ne ya sa? Eh gaskiya kowa yana son mallaka. Ni na'urar da nake so mallaka ta da banji kuma ba kowa bane ya san ta. Dan ni kaga ina son babbar waya ne da kuma irin laptop haka. To ka ga ba kowa bane.

Ku bayyana kayan girki da ba za ku iya rabuwa da shi ba. E mana, akwai tukunya, cokali da kwanon ci. Ka Gawanna ba za ta bar rabuwa da su ba. Saboda dole ne da tukunya za a yi girki. In babu tukunya, ai gaga ba dama a yi girki. Tukunya ɗin tana ɗaya daga cikin gaskiya tana taimakawa sosai sosai gun girki. To dole ba za a rabu da ita ba.

Tafi nisa da kuka taɓa zuwa ina ne kun ba mu labari. Kayan jida mu ne gaskiya nan na taɓa zuwa. Daga Kaduna zuwa can yada mu ka daɗe a hanya. To guri ne mai nisa wanda ba kowa ba ne ya taɓa zuwa gaskiya. Dangun nan ba a magana yayi nisa sosai da sosai gaskiya. Shi ne ni da inda abun da na.

Wurin da kuke yawan zuwa nisa nawa ne kuma yana ɗaukar lokaci nawa? Eh gaskiya kasuwa ne don yana ɗaukan wurin minti talatin a mota ne in a mashin ne be fi minti goma sha biyar ba ko goma to nisan kuma zai iya yin ko da kilomita biyu ne anawa ganin.

Ina kake tofa miyau? Eh, waje nake zuwa na tofa. Ba wai a ɗaki nake tofawa ko a wani wuri. Zani in samu dust bin ne na ringa tofarwa ko na tufar a ƙasa na sa ƙasa na rufe saboda ƙazanta bai da kyau. Ko ba haka ba, abun da nake yi kenan ni dai.

Waɗanne ƙananan abubuwa ne suke ba ku babban farin ciki? Eh to ka ga kaman wasan ƙwallo, ai ƙananun abubuwa ne, to yana ba mu farin ciki sosai kuma muna jin daɗin shi saboda. Ga kuma fim in ina kallo shi ma haka da irin cattin.

Wacce rawa rera, wacce rawa rera waƙa take takawa a rayuwar ku? Eh, to ni dai gaskiya waka ba damuna tayi ba, ba wani rerawa da nake, yauwa. Da dai karatu akace yauwa zan faɗa dan ni na fi yin karatu akan waƙa. Kuma na fi jin wa'azima yauwa. Waƙa ba damuna tayi ba.

Ku bayyana hanya daga gidan ku zuwa kasuwa mafi kusa. Eh toh, gaskiya ina ga dattawa ce mafi kusa da mu anan hayin rigasa Kaduna. Saboda in ka fita daga nan za a iya kai ka Naira ɗari, ɗari da hamsin. Amma in kasuwar bacci ne, ɗari biyu za a kai ka.

Idan babu aiki ko karatu, yaya kuke nishaɗantar da kanku? Eh to shiru muke yi mu tsaya muyi ta tunane saboda abu ne dole hai ka yi tunani saboda za ka yi wannan nishaɗantar da kaina karatu na fi ji ko wa'azi shine zan ƙaru na samu farin ciki.

Ku gaya mana game da awara. Ni mana awara ana yin ta ne da waken suya. Ina samun waken sa a sashi aje a kai shi nika a hada shi da irin su albasa da irin su tattase da atarugu bayan an kai sannan azo a dafa shi in aka dafa sannan a zo a sanda yanda za a yi ama'a a juye in ta tausa.

Ku bayyana yadda kuke gyara abunda yake yawan lalacewa. Eh toh, akwai irin socket ɗin wuta wanda wayanshi batada kyau don yana yawan lalacewa kuma ina ta ƙoƙarin ina gyarawa lokaci-lokaci gaskiya. Saboda samun ingancin shi.

Ku gaya mana game da ɗanwake. Ɗanwake ana yin na fulawa, ana yin na dawa. Soda shi ɗanwake yana taimaka ma lafiya sosai da sosai, kuma ana jin daɗin shi. Don wanda ma baya ci bai san daɗin ba. Balantana a sa mai ƙwai da kabeji da kokwamba. To yana da daɗi gaskiya.

Ku gaya mana game da fefen hasken rana? Eh to final kenan. Ai yana bada haske sosai dan yinan ina da sola ina sawa kuma yana taimaka mun da haske a ɗakina. Dan ina jin daɗin shi sosai da sosai gaskiya tunda bana siyan batir. Amma ada batir ake sa a sa a fetila.

Ku bayyana kasuwar da kuke yawan zuwa. Kasuwar Santara ce da bakin dogo. Don wannan kullum in sha Allahu ina samu ina leƙawa saboda business ina ne yake kai ni. To kaga kullum ina leƙawa wannan. Ba zan ce ban zuwa ba. Ina zuwa da central market ma. Don ko yau na je.

Ƙungiyar taimakon juna ko ta ajiya, ƴa'ƴa su ke taimakawa mutane. Eh to, in mutum ne ana ce ana ka haɗa kuɗi ana taimaka mai saboda in bai da sana'a a bashi sana'a. Kuma abin sana'a ne bai da shi za a taimaka a bashi yarinda. Don waɗannan su ne suke taimakawa.

To je ka buga. Yaya farashi yake sauyawa kusa da ku? Gaskiya Najeriya ne da abu. Ana jin kayan mutum tsoho ne amma yana ji an ce kaya ya tashi yana da su a shago sai ƙara musu kuɗi. To kaga wannan haramin yaci. Kuma ranan lahira sai ya biya bashi yauwa. In ma wani malami ne ya bashi fatawa, to shi ya sani.

Waɗanne wasanni kuke tun ƙuruciya? Ƙwallo, gaskiya ƙwallo muke yi. Don mun yi ƙwallo ba ma adadi. Zamu yi ta ƙwallo, muna bugawa muna wannan a kanta. Don gaskiya ƙwallo tayi ne. Da kuma mai zance volleyball, ƙwallon hannu itama ta bubbugawar nan. Muna yi wani zubin.

Wane abinci kuka fara koyon dafawa yayaka kuka koya? Eh, tuwo muka fara koya da shinkafa saboda shinkafa ce, ita ce tafi kowacce gaskiya, tafi kowacce gaskiya saboda tana da sauƙin dafawa, tana da sauƙin, tana da sauƙin dafawa.

Amana da cika alkawari, yaya suke da muhimmanci a tsakaninmu? Eh, gaskiya suna da mahimmanci sosai. Saboda ita amana in aka baka, ka adana ta, kar ka sake ka taɓa ta saboda muhimmancin ta. Saboda in ka samu ka sake ta, to matsala ce gaskiya. Shine abin da na sani.

Dara da sauran wasannin gargajiya ku faɗa waɗanda kuka sani. Eh, dara tana da daɗi. Ku biyu za ku yi, za ku sa kowa zai nemo abu uku uku, ku fara daran da shi. To in kuka yi, kuna yi, kuna yi, za ka iya cimma matun ko shi ya ci ka. To wannan shine dara. Ita ma tana da daɗi kuma tana ɗauke lokaci.

Tafiyar ku ta farko a jirgin sama ko mafarkin ta, ku faɗa game da ita. Eh mun yi dai mafarki gaskiya don muna kan hanyar in Allah ya yad da za mu je Saudiyya. Haka muka nai mafarkin kuma in Allah yadda in sha Allahu Allah zai cika mana burin. Dan ni buri na kawai na je Saudiyya nayi ibada.

Kilishi, ku faɗa game da wannan busasshen nama me ya ji da wuraren da aka fi saninsa. Eh gaskiya anfi samunsa a Jos Road kuma ana samu da kuma wannan unguwar sarki. Dan gaskiya yana da daɗi sosai. Nama ne da ake busar wa kuma ake haɗa shi.

Ku gaya mana yadda kuke kwana a hutu. Eh to kowa da irin nashi gaskiya ba za a iya cewa ga wannan ba ko ga wannan. Kowa da irin yanda yake yin nashi. Dan ni nawa, na daban ne na tashin shi, ina haɗa abubuwa ne wanda zasu ɗan kara min lafiya, inna nazo hutun.

Wace fasaha ko baiwace ta yawaita a unguwarku? Eh, gaskiya wasane da yara suke yi, su ne kaɗai yafi yawaita a unguwar mu. Abin da na sani ni kenan. Saboda zakaga suna wasan wani abun gora suna jefa takalmi to.

Ku gaya mana game da tafki da kuka gani. Eh, akwai tafkin riva Kaduna. Akwai kuma na garo da muka taɓa wucewa lokacin zanen Garzum. Don gaskiya wannan tafkin dam ne, ba a dai ma magana. Dam ne babba wanda ba kowa ya sani ba.

Ku gaya mana game da tudun da kuka gani ko kuka hau. Eh akwai tudu masu yawa, tudun ilu, ga tudun nufawa. Duk akwai tudu-tudu in za ka je. Tudu ne sosai sai ka yi da gaske za ka haure. Saboda in abun hawan ka bai da ƙarfi to fa sai a hankali.

So nawa kake duba sakonni a aiki? Eh to so da yawa ina dubawa saboda ba zan ce wai gashi na duba ba dan ba zan iya paɗan ma adadi ba amma ina yawan dubawa gaskiya yauwa wanda na sani ke nan saboda ina yi ina in dai an aiko zan duba.

Iska mai dadi da wuraren ƙore yaya suke shafar jikinku? Eh, gaskiya, mutum na jin dadi ne saboda in ka ji ta za ka ji ta sanyi. Balantana kai in kana jin zafi ne lokacin da ka ji iskan nan, za ka iya jin wani dadi a jikinka sosai gaskiya.

Ko ku gaya mana game da kallon ƙwallo tare. Eh, kallon ƙwallon tare sai dai musu gaskiya. In an ci wane ka yi ihu kace an ci shi, in kuma ku aka ci to kaga zaka ce ku aka ci. To abinda na sani kenan gaskiya. Amma kai kaɗai ma wani zubin ta fi daɗi.

Fari, fat, baki, kirin, ja, wuluk. Ku bayyana waɗannan kalmomi masu ƙarfafa launi. In aka ace fari, fari ne fat babu wani wannan a jikin shi. Baki kirin, baki ne dak babu wani kala a wurin. Ja wuluk, ja ne shi ma babu wani kala a jikin shi.

Ku gaya mana yadda yankin ku ya sauya cikin shekaru goma. Gaskiya mutane ne kawai suka ƙaru amma gwamnati ba wani abu da ta yi. Don dole he ka ki ya yi ye tsaro sauyawa nan. Saboda a yanayin mutane da yaren yanzu wai ƴaɗa sai a hankali, sai dai addu'a kawai ita ce mafita.

Yaya rayuwa take sauyawa idan mutum ya koma birni? Eh gaskiya tana sauyawa sosai saboda abubuwan more rayuwa ne suna birni. Amma duk wani saɗai ƙadai abubuwan more rayuwa ne a birni suke da ilimi. Amma dai abubuwan da babu suna ƙauye gaskiya ba ilimi a ƙauye ba abun more rayuwa.

Ku faɗa wani darasi game da kuɗi da wahala ta koya muku. Ai ba a magana, sai dai addu'a kawai. Amma ai akwai darasi da yawa da akwai wanda za su sama kuɗi ba za su yi abin da ya dace ba, sai daga baya su ringa yin da na sani. Wannan shi ne dai abin da na sani gaskiya.

Menene abun da kake tunawa daga yaron yaro? Eh ina tuna irin rashin ji da nayi da yanayi yadda na ɗanyi abubuwa na zamani. Shine kawai nake ta tuna, da irin hawa bishiyoyi da chalo da muka yi. Shine, da kuma yanda rayuwa bata yi tsada ba, da amma yanzu ta yi.

Kana rera waƙa lokacin wanka? Bana yi. Ni na ce ma ban ma iya waƙa ba. Gwarama dai irin aringa shan karatu ko kuma wa'azi su na fi mai da hankali a kai. Amma ni waƙa badamu na tayi ba gaskiya. Shi ne abun da na sani. Dan waƙa ma toh.

Matakan bikin aure na gargajiya daga gaisuwa zuwa kai amarya gida, ku bayyana su. Eh to, gaisuwa ana fara a ba da kuɗin gaisuwa ne bayan an kai, sannan za a zo a ba da sadaki. Bayan ba da sadaki sai kayan sa rana. Bayan kayan sa rana se a sa rana azo'ai biki. Bayan anyi biki se azo ace a dau amarya a kaita gidanta Cike nan an gama hekowa yai gida.

Waɗanne hanyoyi kuka sani ko kuka gwada na ƙara samun kuɗi? Eh to wallahi ne kawai idan sunfi komai. Ai a wallahi anfi samun kuɗi gaskiya. Insha Allahu ina nan ma zan dawo don na daina. To in Allah ya yarda zan dawo online din nan ne. Don ya fi samun kuɗi akan wasu sassan gaskiya.

Zoɓo da kunu, ku bamu labarin waɗannan abubuwan sha. Eh to, zoɓo da kunu, dan kunun aya yana da daɗi, zoɓo ma yana da daɗi. Dan zoɓo ma an ce yana ƙara lafiya. To wani ma shi bai shan drinks, ya fi so a bashi zoɓo ko kunu. Saboda in ya sha drink zai iya tayar mai da cutar shi.

Ku gaya mana yadda damina take shafar ranar ku. Eh to, yadda damina take shafa shine in aka yi ruwa gari zai chaɗi. Kuma in ya chabi nan ne ka fita da slippers duk za ka watsa ma kan ka. To ka ga dole heyka ya guri. Ni dai abin da na sani ke nan gaskiya. Dan abubuwan ne sai dai hakuri.

Ku gaya mana game da shawarar da kuke na dama akanta. Eh, abu ne sai ka yi za ka zo ka na yin da na sani. To shiyasa ake so kafin ka sha ka yanke hukunci ka tsaya ka yi dogon nazari akai. Kakka zo daga baya ka yi da na sani. To wannan ita ce shawara mai kyau.

Yaya kiran bidiyo ya haɗa ku da ƴan uwa da suke wa su birane ko ƙasashe? Eh, ka gan wanda suke Saudiya muna yin video call da su, zamu tattauna mu gaya wa dainiya matsala ko wasu abubuwa da suka faru, dawain da suke wani sassan da daban daban gaskiya.

Ku gaya mana game da dambu. Eh, dambu ana kiranshi rabin ashar. Dambu ana yi ne na shinkafa ana yin masara. Na shinkafa za a same ta a kai ta nika. A kai ta nika aka barzo ta sannan a zo a wanke a samu madambacin. Dan akwai madambaci kuma ba kowa yake da shi ba to ana akeyi.

Kana son wuraren masu hayaniya? A'a, in zaka samu gunda ba hayaniya ai yana daɗi. Kamar yau da na shiga wata unguwa a Kecima ta Marafa kusa da Prison. Unguwar shiru, duk masu kuɗi ne a unguwar, ba wani hayaniya sai daɗɗe ko zaka ga mutane masu gadi.

Shin sayan kaya a ba shi yana nan a unguwar kuyaya yake aiki, yana nan kuwa ana yi za a siya ba shi ana ka kuɗi, sai kai ta jira. Wani kuma dai ana ba ka amma ba za a ba ka akan lokaci ba, sai lokaci ya wuce za a ba ka. Abin da na sani ke ɗan gaskiya wannan.

Waɗanne abubuwa ne ba kwa mantawa idan za ku fita daga gida? Me ya sa? Eh to yara ne ake dubawa saboda in ka fita daga gida ka bar su, za su iya rasa yan je si abubuwan da bai dace ba. Shi ne kawai abin da na sani.

Yauwayaro na, ku bayyana yadda ake shirya abinci ga biki. Ehhh ana zama ne a fara siyo kayaiyakin bayan aka siyo san a shirshirya sai a nema kula azuba in an gama to in mutane sun zo, sai a ringa ɗibowa ana kawo masu suna ci.

Albarka ku gaya mana, ku gaya mana game da manyan gonaki da kuka sani. Akwai gonaki gaskiya masu kilomita ashirin ma wani goma, irin gonar gwamna ko ɗan siyasa na Najeriya. Su ne masu irin gonakin nan, amma talaka ba zai iya moran wa'inan ba gaskiya.

Gyada, gyada da man gyada ku faɗa game da amfanin su a girkin gidanku. Eh yana da daɗi gaskiya. Saboda gyada in kana cin ta tana ƙara wa mutum kuzari da mai. Man gyada kuma abinci shi ma yana gyara abinci ne sosai gaskiya. Dan yi amfani da shi yana da matuƙar muhimmanci.

Kana kunna Bluetooth kullum? Eh ina kunna man. Dan yanzun ma haka a kunne yake saboda ina haɗa, ina haɗawa ne da shi ina shan wa'azi. To wanna kunna Bluetooth zan haɗa shi da Bluetooth in ringa ji. Abin da nake yi ke nan. Da kuma karatu ma duk ina sha.

Ku gaya mana game da 'yan kasuwa da yadda suke sana'a. Ƴan kasuwa yadda suke sana'an su na daban ne saboda suna riri ta kostoma ne. In ya zo za'a ringa mai haba haba ana riƙe shi saboda ai mai abin da gobe in ya je zai dawo to wannan shine sana'a gaskiya. Ai yan kasuwa sun iya business sosai.

Idan za ku iya zance da kanku na shekaru goma masu zuwa me za ku tambaya? To fa, ai akwai abubuwa ne na daban-daban da za a tambaya. Kaga na farko nide inje saudiyya nadawo na biyu kuma Allah ya buɗa min nai arziƙi wanda zan taimaka wa al'umma to shi nake buƙata.

Aljan na ku gaya mana yadda gida yake tafiya idan wuta ta tafi. Wuta ta tafi, eh gaskiya zaka ga duhu ne. Saboda in wuta ta tafi, taya gida zai wanna? Ai gida duhu zai yi. To ka ga ba labari kenan. Ai ana san haske ko ina ne. Ko?

Shin wayarku ta taɓa ɓacewa ko lalacewa? Me kuka yi bayan haka? Eh to haƙuri muka yi. Saboda me za ka yi in ban da haƙuri in ta lalace ko ta ɓace? Dama ai ƙadara ce ta riga, ta riga ta faru. In baka yi haƙuri ba to me za ka yi? Shi ne yafi.

Game da zuwa ƙauyenku, eh gaskiya zuwa ƙauye motoci ake samu. A da babu abin hawa amma daga baya an musu abin hawa, har titina an musu ma. To in ka tashi zuwa zaka je cikin sauƙi ne ba wani takura kaman da yanda ake zuwa ake takura amma yanzu babu.

Ku gaya mana yadda abinci yake sauyawa idan ana kula da lafiya. Eh mana, yana sauyawa sosai ma. Saboda wani zubin ganye za ka ci, wani zubin protein, wani zubin bitamin C, wani zubin carbohydrate. Saboda yanda lafiyarka za ka kula da ita in ba ka samu ka canza.

Ku bamu labarin sauroron rediyo da shirye-shiryen da kuka fi so? Eh, akwai barkate famili da ake yi a rediyo, yana da kyau kuma shirin na da daɗi. Akwai kuma alheri rediyo da suke gari yawaye shima yana da daɗi shirin gaskiya, dan mutane na son su sosai.

Yaya ake ƙin yarda cikin ladabi a Hausa ba tare da ɓata zuciya ba? Eh, ana yi ne kace sakwi. Kwantar da murya ake. In aka kwantar da murya abin da kake buƙata to in Allah ya yarda za ka samu. Bawai kayi voice ba ka nuna gadara da wani abu amma indai ka kwantar ma da mutum murya.

Menene yanayi mafi tsanani da kuka taɓa shiga? Eh to, rayuwa ce dai daman ana yawan shiga irin wani yanayi haka to kuma heda shiga yanayi saboda jarabtawa ce. Allah yake ma kuma lokaci ne watarana zai zo ya wuce za a yi kamar ma ba a yi ba. Shi ne.

Me kuke iya yi yanzu da ba kwa iya yi ba shekaru goma da ta wuce? Eh akwai abubuwa da yawa mana, irin ɗan motsa-motsa da zaka yi da lan-lan kwasa ƙafa, ai yanzu ba za ka iya ba saboda girma ya kama ka, amma a da duk za ka iya irin wayannan abubuwa, ka lauya ƙafarka nan ka yi, nan ka yi nan.

Me kuke faɗawa wanda yake yin abu a karo na farko? Ceme ake yi sannu da aiki abun da yayi ya kyauta, abun da ake cewa ko a ce aiki yayi kyau. Aikin da yayi. In kuma be yi kyau ba za a ce aikin nan be yi ba ka gyara, saboda gaba. To a nan ma dai mutum gyara ne akai.

Wane irin tufafi kake finso? Eh ina son farin tufafi ne da kuma ja, saboda yana da kyau sosai. Kuma in ka sa shi za ka gan ka kafita na daban ne a cikin mutane. Gaskiya shi ne abin da na sani. Wannan.

Idan hanyar sadarwa ta lalace, a wane wuri ne kuke yi? Eh toh, muna kiran masu gyarawa ne su zo su gyara. Saboda daman sun ba da nambobinsu, idai an samu matsala za ka kira su. Ka ce musu an samu matsala na kaza su zo su gyara. To nan fa za su zo su fara gyara a kai. Saboda in suka gyara komai zai yi daidai.

Wane irin mai kake amfani da shi? Eh, ina amfani da man shafawa. Shi ne kamar na wannan coco butter. Dan coco butter mai ne mai kyau kuma yana da kyau sosai. Yana da matuƙar amfani a jiki gaskiya. Dan amfani da shi yana sa fata tai laushi.

Idan anyi ruwa me yawa, me yake fa ruwa a unguwarku? Gaskiya, caɓalɓalewa take yi don yara tattakawa suke, kaga layin duk ya lalace, babu hanya. To sai dai mutum yai haƙuri yabi ta wani gun. Abin da na sani ke nan amma kuma komai dai lokaci ne, wata rana kuma sai labarai.

Idan kun tashi da safe kuma babu wani aiki mai kuke yi, waya muke ɗaukowa mu fara daddana mu na bincike a ciki ko mu ringa yin kallo. Abun da na sani ke nan gaskiya shine abun da muke yi, gaskiya shine. Allah yasa dai mu dace.

Wane makamashin girki ake amfani da shi a gidanku? Daga itace zuwa gas, ku faɗa canjin da ya faru. 2. Gaskiya gas yana saurin ƙarewa ne, icce yaɗan fi. Ta wani fanni shi gas an cika mai kuɗi ne yayi oba.

Hassan da Husaini da sauran sunayen tagwaye. Ku faɗa game da al'adar sanya wa tagwayen sunaye mana. Akwai Hassan da Husaini, akwai Gambo da Gambo, akwai kuma me ake cewa ne masu uku ne. Ɗan sunaye ne wanda ake sawa yara.

Ku ba mu labarin yadda ake shagalin babbar sallah a unguwarku. Gaskiya kowa yana yin wanka ne, ko ina ana yin wanka, kowa zai yi wanka sosai, yayi kyau sosai sannan ya fita ya je ya yi abin da ya dace. Dan ba'a dai magana dai muce dai Allah ya sa mu dace. Amma babbar Sallah ai ta yi.

Kana cimama manufar tallace-tallace, ina cimama manufar tallace-tallace sosai ma, saboda a kowane lokaci ina ƙoƙari ne na ga na cimama manufa ta. To indai na samu na ci mata sai ka ga ina murna ina yin wasu abubuwa na daban wanda babu ruwana da wani tunda na cimama manufa ta.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Eh, babban nasarar da muka samu a aiki shine muka kammala wani aiki wanda muke tunanin ba za mu iya ba kuma ba mu kawo za mu gama shi a lokacin ba. Sai a lokacin muka yi wani nasara wanda ya ba ma ma mai aikin mamaki.

Rubuta ɓa da ɗa da ƙa a waya yaya kukeyi? Ku faɗa game da saƙo ko wahalarsa. I mana ɓa ana sa ba, ɗa ana sa da, ƙa ana sa ka. Su ne ake rubutawa a waya. Ba su da wani wahala ga wanda ya iya.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Ina shirin yin hutu ne saboda zan yi hutu. To shi nake ƙoƙari nake yi, abin da na sani ke nan gaskiya. Dan yana ƙoƙarin taimaka mun sosai da sosai. Shi ne abin da na sani saboda hutun yana ƙara lafiya.

So nawa kake karɓar kira a aiki? Eh ina karɓar kira a aiki ne wurin sau, ban da bazan da kirgawa gaskiya saboda babu adadi. Suna da yawa. Ko wane lokaci ina ƙoƙari na karɓa ne. Ina ganin dai kira ya shigo zan yi ƙoƙari na amsa abin da na sani kenan.

A ganin ku me ya kamata bako ya gani a yankin ku? Eh, abin da ya kamata ya gani shine sababbin abubuwa da suka faru. Shi ya kamata ace ya gani. Irin gine-gine da titi da aka yi da sauransu. Duk zai gani da kuma ci gaba da aka samu na makaranta.

Kana raba wuri da kake a yanar gizo? Ina rabawa mana wani zubin na network ne irin wani gun. To kaga dole zaka raba wuri, zaka raba wurin da kake a yanar gizo saboda canzawa location din yana da amfani. Zakaga ka samu network wanda zai isheka kayi abunda kake tunani.

A ganin ku me ya fi muhimmanci a rayuwa? A tattalin rayuwa kamar ka yi ibada, ibada ne yafi muhimmanci. Ka bauta wa Allah, dan ni dai shine yafi muhimmanci a na ganin ban san dai na ku ba. Wannan shine manufata, yauwa shine yafi ibada da.

Kana rufe baki lokacin hamma, ina rufewa ma saboda ƙuda ko ɓura ka shiga mun cikin baki, ta dole ka gaza rufe. Wannan shine ma al'adar da nake yawon yi ko da yaushe saboda in baka rufe ba ƙwaro zai iya ma shiga ma baki ko ƙuda, shine abin da na sani.

Ku gaya mana game da aikin kula da marasa lafiya. Eh gaskiya ana kula da su ne sosai. Saboda marasa lafiya, in basu da lafiya za a zo kusa da su ne a zauna duk abun da suke so a yi musu. Wani zubin za su iya cewa fitsari za su yi, wani zubin kuma za su ce ruwa suke son sha.

Kana fin son hawan mataka- matakala ko lifta, lifta dai. Hawa lifta ta fi ai, ita ce take ƙara lafiya. Ya za ayi mutum yace ze hau matakala. Ai gwara mutum ya hau lifta. Saboda ita lifta tana ƙara wa mutum lafiya ne sosai gaskiya saboda ba zai wahala ba. Ana wa ni dai ganin gaskiya.

Kana kunna sanarwan apps? Eh mana ina kunnawa, duk wani app da zai shigo zan kunna sanarwan shi saboda na san da shigowan shi. Abin da nake yi kenan saboda kunna shi yana da matuƙar amfani. Yauwa abinda na sani kenan ban san dai na wa'yansu ba dai gaskiya. Yauwa.

Yaushe kake cin abincin dare? Eh gaskiya ina cin shi ne misalin karo takwas ko tara, lokacin nake cin abincin dare yawwa, saboda bana so, bana son lokaci ya zo ban ci ba, don lokacin nake ci yawwa shine dalili.

Menene abinci mafi daɗi da kuka taɓa ci mafi- taɓa ci a tafiya? Eh akwai apple, akwai sauransu da yawa duk muna ci, saboda cin su yana ƙara lafiya sosai. Akwai kuma irin su abinci, lemu, ayaba haka duk muna ci in za muyi tafiya.

Ku faɗa lambar waya ko adireshin da kuka haddace. Eh to akwai gaskiya saboda ka ga number waya zero seven zero six six seven four four four four six two. Abin da na sani ke nan. Wannan ita ce number waya ta wadda na haddace.

Gaya mana wuri, wurin wa kuka koyi dafa abinci. Gun iyayen mu mana mata, su ne suke koya mana yadda ake dafawa. Za mu ga yadda ake dafa shinkafa, taliya da macaroni. Har da sauransu, duk su suka koya mana. Saboda gunsu ne kaɗai zaka iya koyan abu mai kyau.

Sunayen Hausa suna da ma'ana, na da labarin ku, bayyana sunan ku ko na wani a gidan ku. Akwai Kabiru ko Talle, Talle na daban ne. Akwai Adamu ko Adam, Adam yana nafin Adamu. Akwai Hanne, Hanne yana nufin Hannatu.

Waɗanne abubuwa ne ba kwa manta wa idan za ku fita daga gida? Me yasa? Yara mana. Saboda ba za ka manta da yara ba saboda yara za su yi ta wasa. Kuma in suna yin wasa. Za su iya zuwa su bada matsala a kai su je su yi abin da bai dace ba. Ka ga dole za ka ringa tunabsu.

Mai yafi sanya wa kujin daɗin kwanan nan. Ah toh, ikon Allah ne jin daɗin zuwa yake yi. Don wani mabaƙin ciki yake daɗewa da shi, wani kuma faranta ma yake toh jin daɗi da yana zuwa ne lokaci lokaci, ba wai lokaci ɗaya yake zuwa ba, sai time to time gaskiya. Shi ne.

Me kuke faɗawa yaro da ba ya son bacci? Wasa ake mai, wani zubin kuma za a rungume shi a matse shi dole sai ya yi. Har baccin yazo ya ɗauke shi abin da ake ma yaran kenan, saboda wani zubin yaron shi bai son yi, wani zubin kuma zaka ga yana yi, shine.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Shi ne ka kyautata ma abokin ka in abokin ka bai da shi, ka mai abin da ya dace. In kuma abin da ya dace ka mai, to ba zai manta da kai ba gaskiya har abada. Shi ne mutuntaka.

Ku gaya mana game da tsohon ginin da kuka gina. Eh, tsohon ginin da muka gina ana nan dai ana faman yi sai kuma addu o i da za a dage da yi saboda yin wa'insa abubuwa masu muhimmanci a gun ginin. Allah dai ya buɗe mana, Allah ya kawo mana mafita.

Ku gaya mana game da gyaran babur da motoci. Eh ana yin gyaran babur da motoci gaskiya, saboda yanzu sune sufurin da yafi komai kawo sos inkom. To gaskiya ana yi, komai da komai za ka ga ana gudanarwa. Abin da na sani ke nan a tiya.

Ku gaya mana yadda kuke sasanta rashin jituwa a gida? Eh to ana sasantawa ne, ko za a kira shi ya faɗi ƙorafinshi abin da ya faru. In wannan ya faɗa wannan ya faɗa sai a gane waye bai da gaskiya. Mara gaskiya sai a bashi rashin gaskiya, mai gaskiya a bashi gaskiya.

Yaushe kake kwana kullum? Eh ina kwana ne misalin karfe sha biyu saboda sha biyun rana nake samu na kwanta bacci. A sha biyun dare kai, in na samu na kwanta to wani zubin bana tashi da wuri, wani zubin kuma na tashi da wuri. Shine abin da na sani.

A ganin ku yaya makwabci nagari yake? Makwabci nagari shine zai ringa damuwa da kai in bai gaka ka ba, zai tambaye ka. Ko da a masallaci in ba ku haɗu ba, zai neme ka duk inda kake. To wannan shine makwabci nagari. Shine wanda zai ringa neman ka duk inda kake kuma zai ringa alfahari da.

Gaya mana game da shawarwarin lafiya daga tsofaffi? Eh to akwai shawarwarin lafiya wayanda akeyi daga tsofaffi na daban-daban. Dan komai lokaci ne. Shawarwarin ana binsu ne lokaci zuwa lokaci ba wai far daya ba, za'a rin gayi. Za'a ringa basu shawara ne da ya dace.

Ku gaya mana lokacin da kuka ɓata a wurin da ba ku sani ba. Hmm akwai gaskiya, dole akwai gun da mutum zai shiga bai sani ba, zai ɓata lokaci wanda bai ma sani ba, zai ta ƙoƙarin yin wayansu abubuwa ne a gun, shine dai abun da na sani gaskiya.

Ku gaya mana yadda kuke taimakawa tsofaffin unguwa? Eh, ana taimakawa masu ne da yadda abubuwan da suke buƙata da kuma in wani abu suke so za a yi musu. Shi ne gaskiya don taimakon nan yana da matuƙar amfani kuma suna jin daɗi, suna alfahari da mutum gaskiya. Wannan shi ne dai abin da na sani ne dai ana wa ganin. Yau.

Kana sanya safa kullum? Eh, ina sanya safa lokaci-lokaci, bawai kullum ba saboda yana taimaka min gaskiya. Don tana taimaka min, shi yasa nake sakata gaskiya. Amma ba kullum nake saba lokaci ba, yan lokaci ne nake amfani da ita. Kuma ta na matukar taimaka min sosai da sosai kai.

Wace sana'ar hanu ne ko fasa taki ba, kuma ma'aikin me ya sa? Eh, akwai sana'o'i ka kamar sola yanzu, ita ce take tashe. Ko ina kaje sola, sola kuma gaskiya ana samun kuɗi da ita. To ita ce take ba da mamaki da kuma wani abu nata na daban gaskiya.

Aiki bayan lokaci. Eh ina yin aiki bayan lokaci mana, saboda ina so in ga ina kammala shi akan lokaci. Dole zan yi aiki ko da lokaci ya wuce. In na samu na kammala shikenan, to na samu abin da nake so. Wannan shi ne abin da na sani gaskiya.

Idan za ku iya koyon wata sana'a wacce ce? Gaskiya aikin sola nake so na koya. Don sola itace ta fi komai yanzu tafiya saboda in babu wuta bakada sola aiki ya yanke to ita nafi so saboda tana da ƙarfi sosai kuma idan ka ga wutar NEPA haka take.

Ku bamu labarin ziyartar ƙauye ko garin iyayenku. Eh, akwai garin da muka jajje gaskiya suna da matuƙar amfani kuma an tarbe mu fiye da yadda muke tunanin saboda an taimake mu kuma mun ji daɗin tarba fiye da yadda muke zato.

Kana iya yin iyo? Eh ina iya yin iyo idan ina shiga ruwa. Indai zan shiga ruwa zan iya yin ƙoƙarin yin iyo amma bazan iya yi a waje ba. Sai dai in ina cikin ruwa zan yi kokari na ɗan tattaɓa yadda iyon yake. Dan ina kokarin yi gaskiya ba ma wasa ba.

A ganin ku yaya wasan kwaikwayo da bikin waƙa suke? Eh wasan kwaikwayo ana shiryawa ne, wannan ya fito a baba, wannan a mama, wannan a yaro, wancan kuma a jika, duk za'a haɗa wannan kuma a ɗan'uwa duk za'a yi su. Kuma waƙa ana shirya ta ne yadda za'a yi ta.

Me za ku ɗauka idan dole ne ku bar gida da sauri? Eh to, kayan sawa ne ake ɗauka gaskiya. Dan su kaɗai ake ɗauka in dole ne ka bar gida da sauri. Ba wani abu da ake ɗauka in ba kayan sawa ba, duk sauran barinsu yake. Saboda im ma ka ɗauke sai ina za ka kai su? To wannan dai shi ya fi muhimmanci.

Ku bayyana fim ɗin da kuka kalla sau da yawa. Kai! Akwaisu gaskiya. Akwai, akwai wani fim wanda Charkie yayi "Who Am I "ana ce mai wacce rana chio. "Who Am I" fim ne da na kalle shi sau da yawa tun ina yaro. Har na girma gama Aminta mai karo da doki shima haka.

A ganin ku me yake haɗa tsarar rake? Eh, abin da yake hada tsarar rake shine tsarar rake suna da matuƙar amfani. Saboda tunani ne yake kawowa da natsuwa. Saboda in ba tunani da natsuwa ba a tsararraki. Amma in akwai tunani da natsuwa ana yin tsararraki.

Kana yin bacci da rana? Ina yi yanzun nan, ma zan tashi na je na samu na yi baccin rana. Saboda baccin rana yana da daɗi sosai. Shi yasa nake yi lokaci bayan lokaci. Saboda a wani zuben da safe ina tashi da wuri ne. To ka ga gwara na samu na yi baccin rana da wuri.

Kana koyan wata yare? Eh ina koyon yaren turanci ba wai hausa bane dama larabci dan ina koya. Saboda yare ne da suna da matuƙar amfani a wannan ƙasar tamu. Kai kokari ka iya su to zaka ɗan more gaskiya da wayansu abubbuwa.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Eh to dubu hudu yake, ana tun da ba mita bane muke, nan mita muke, dai ta muke siyan kati ba. Kawai a wata ne muke biya, dubu hudu muke biya. Amma kuma fa wutar tai tsada gaskiya saboda ba kawo ta aike ba ana gaskiya.

Me yake fusata ku game da internet da wayoyi? Eh gaskiya in babu netwok ne zakazo zakai abu kawai sai kaga babu netwok to wannan gaskiya ya fi fusata mutum, abin zebaka hau shi ka rasa ma me za ka yi. Ya zai ace babu network, kana cikin birni kai ba a ƙauye kake ba. Shi ne.

Ku bayyana ƙaramin garin da kuka sani sosai. Eh to, ƙaramin garin da muka sani shine kaman, kaman wani gari wanda zakaji ana cemai kumbotsu dan ƙaramin gari ne a Kano yake, amma yana da abun.

Ku gaya mana game da al'adun bukin aure a yankinku. Eh, al'adu ne na daban-daban wadda ake ƙirƙira na banza da na wofi. Za a ce ku kai kayan sa rana, ku kai kaza, ku kai kaza, ku kai kaza. To dole he kun kai wa'innan kayayyakin, don wa in su ma hadda doya za ku ji ance. Na al'ada.

Ku gaya mana game da adashi. Eh adashi ana yi ne, akwai wanda ake duk sati, akwai duk wata. Za a ce duk satin nan kowa zai bada dubu uku. Maka da dubu uku uku za a tara sai a kwasa ba mutum ɗaya. To abin da na sani kenan. Za a iya cewa kuma duk wata za a iya ajiye dubu hamsin hamsin, mutum ashirin za a kwasa ba mutum ɗaya.

Me kuke sha duk yini? Eh, kofi ne muke sha duk yini. Saboda kana ji da yamma za ka sha kofi da safe kuma za ka sha shayi ne da rana kuma abinci da yamma za ka ɗan sha kofi kafin ka ci abinci don komai da lokacin shi akeyi.

Yaya kake bikin ranar haihuwar ka? Eh to kawai godiya nake ma Allah. Nayi ma Allah godiya shikenan. Nan na riga na gama tinda ai ba dole ba ne nayi wani abu wanda ya wuce wannan don godiya ita ce gaskiya tafi komai. In ka gode ma Allah ba wani biki ko shagali to ka.

Laƙabi yaya yake samuwa? Tsakaninku ku bamu labarin wani laƙabi da kuka sani. Eh wani sunan gari ne in ya zo daga gari kaza sai ya samu laƙabin garin. Shikenan ya zama wani kuma a gun wani gu yake zaune to sai ya samu sunan gun. Shikenan ya bishi wannan laƙabi da shi za a ringa gane shi.

Ku gaya mana lokacin da kuka sauya ra'ayinku. Eh to, abune na zo zan yi, na gama tunani, na gama bincike. Zanyi shi na kusa gudanar dashi, daga baya na gane ai abun kuskure ne kuma abun danayi bai dace ba to kaga dole zan canza ra'ayi saboda kar azo a samu kuskure. Wannan shi ne.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh ina siya, dan nataba siyan kaya a temu na siya ma takalmin ƙwallo, blender da dai sauransu. Da a Temu kuma yana taimakawa sosai da sosai gaskiya. Saboda siyan yana temakawa gun yin wa'in su abubuwan naɗaɓan. Abin dai da na sani kenan.

Idan za ku yi iya zama wani mutum na rana ɗaya, wa zai kasance? Eh to, mai haƙuri gaskiya, yanda Annabi Muhammad yake abubuwan shi shi kaɗai kawai muke so mu zama. Saboda shine ƙahon koyon mu, shine wanda muke koyi a gare shi. A kan duk wani abu wanda za mu yi.

Kuna da WiFi a gida? Eh muna da WiFi gaskiya, saboda muna amfani da shi daban-daban. Muna taimakawa wanda bai da data sai ka buɗe mai ya ɗan samu shi ma yayi wani abin da ya dace a intanet. To abinda muke yi kenan gaskiya. Kuma yana da matuƙar amfani.

Ku bayyana yadda kuke neman bayani a yanar gizo. Eh muna shiga GP chat ne muyi sacin sai mu tambaye su sai su bamu amsa. To amsar da suka bamu da shi za muyi amfani, sai mu duba muga abin da ya dace. Saboda za su iya bamu amsa kala biyu mu duba me kyau mu yi amfani da ita.

Ku ba mu labarin sayan kaya daga masu sayarwa na internet. Eh to, eh akwai Taimo gaskiya akwai, akwai Jumia. Don Taimo za ka saya kaya za a kawo ma gida kana zaune. Za a tu kira ka ace ka zo kayan ka ya isa sai ka je ka anso.

Ku gaya mana game da wurin da ya sauya a ƙaban idanunku. Gasunan wurare da yawa ne kamar kasuwar bacci nan Kaduna Tudun Wada an sauya ta gaba ɗaya. Hat titunan gunta an canza su, sun canza fasali saboda sun yi kyau sosai bayan da kowa yake tunanin ba gaskiya.

Menene yake sa ka yin dariya? Eh, abin da yake sa ni yin dariya na daban ne. Abubuwa ne wanda ba a tunanin gaskiya, shine za ka gani suna sa dariya. Kaman wani ne zai zo ya sa ka dariya, kuma ya ma wani abu, abin da na daban ne.

Yaya kuke kwana ranar ruwan sama? Eh toh, baccina nake ni har da munshari saboda ni ƙara baya na da bacci. Saboda in ana rawannan ma daɗin bacci ni nake ji. Saboda zan ta bacci na, zan yi ƙoƙari nayi bacci na, in yi kuma na samu natsuwa.

A ganin ku yaya kafofin sada zumunta suke? Kafofin sada zumunta suna da yawa gaskiya. Akwai Twitter, akwai TikTok, wanda suka fi shahara akwai Facebook, akwai WhatsApp dan waƴannan sune suka fi shahara a duniya. Akwai LinkedIn ne amma dai an fi sanin waƴannan gaskiya.

A ganin ku me basirar na'ura za ta sauya? Eh tana sauya abubuwa daban daban gaskiya. Abin da ƙwaƙwalwa take ta research akai ta gano kana duba ta, za ta yi ƙoƙari ta nuna ma hanyar da zaka bi saboda ta sauƙaƙa ma ƙwaƙwalwa ka ta huta. Shi ne.

Ku bamu labarin farin ciki ko damuwa da saƙon banki yake kawo wa. Eh, shine a ba ka saƙon banki ya kawo ma shine a nuna kuɗin ka ya fita ko an cire ma kuɗi bisa babu wani dalili. To wannan gaskiya shine yafi damuwa.

Me yasa mutane da yawa suke amfani da layi biyu ko fiye da ku faɗa na ku? Eh to wani zaman za ka je wani gun ba netwok kaman kana da MTN da Airtel, za kayi zuwa wani gun network ɗin MTN ya ɗauke to kaga dole dai ka yi amfani da na Airtel. Shi ne.

Ku bayyana fim fim da kuka kalla so da yawa? Eh akwai fim da na kalla so da yawa. Shi ne na Aminta Mai kare da doki. Shi ne ake kiran shi da na manta sunan shi. Wallahi dan fim nan na kalli bila adadin. Ba zan iya cewa ma gasan da na kalla ba, amma na kalla yi da yawa.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Eh to ina ƙoƙari ne ina kwashe kayayyakin da na shanya. Kuma in na gama kwashewa ruwa ya zo da yawa zan ɗebo botikai na tara saboda in tara na shigo da shi ɗaki. Saboda ruwan sama yana da daɗi. Dan ba wanda ya kaishi dadi gaskiya.

Yaya kuke kare wayarku da asusunku daga masu damfara? Eh, ɓoyewa muke gaskiya bama nuna masu yadda komai yake. Saboda lokacin da ka nuna musu shi kenan, za su yi ta ƙoƙarin sai sun kwashe ma abubbuwan ka da suke ciki. Sai dai mu ƙoƙari mu kare. Allah dai ya ƙara kare mu daga su.

Ku gaya mana game da lokacin girbi. Eh, lokacin girbi yana zuwa ne daban-daban saboda lokaci ne ɗin ruwa ya tsaya damina to ai don ya zo, kawai za a je a yi girbi kuma kowa gaskiya yana ƙaruwa saboda ana samun alkairi sosai, kuɗi zai shigo kasuwa kuma.

Watan ta, tasha da yadda tafiya zuwa wani gari take fara. Eh kaman daga kawo in zaka tafi Legas, akwai motar da zaka hau har Legas direct to amma fa sai an kwana gaskiya. Saboda kwanan nan ne nan ne habbacci kuna bacci ma za a kai cikin dare wani zubin. Dan tafiya ce mai tsawo.

Ku gaya mana game da gaisuwa da safe. Eh shine yake cewa ina kwana, ina gajiya, ya gajiyan jiya. Irin ka yi wani aiki ne ko kun je wani gu, to za a ce ma, za a ce ma ya gajiye jiya. To sai ka amsa ka ce lafiya lau.

Ku gaya mana game da abun da zaki, zaki, da kuke tunawa tun kuruciya. Wasa ne da muke yi na sabi. Okiki na za mu ɗau itatuwa muna gara ta. In ka garo ka shilla ta, wani zubin ma ɓatar da ita muke ta haye kan kwano a kasa cirowa.

Kano tumbin guwa ku faɗa game da kirarin garuruwa da ma'anarsu. Eh Kano tumbin giwa amma kuma abubuwan da suke yi yana wuce misali gaskiya. Dan tunani aka ce kuma Gombawa mutanen ɗiban fari. Ba'a wannan da ku ba kuma an tashi da ku, to haka ake.

Amma manya da faɗin gaskiya, yaya za a iya yi dukan biyu? Eh to, za ka, za ka girmama su kuma ka ringa faɗin gaskiya a kai. Gaskiya ita ce za ka ringa faɗa, in ta zo ba za ka ringa yin ƙarya ba kana faɗa musu duk abin da ya dace. Shi ne kawai abin da na sani.

Me daɗin baki ne yake sa mutum ya zama gwanin magana a ganin ku. Eh to, haƙuri ne gaskiya. Saboda a lokacin da zai yi wata magana za a iya kushe shi ko a faɗa mai abun da bai dace ba. To in bai yi haƙuri ba, to nan ne fa matsalar ta fara gaskiya. Dan abubuwan sai ana yi ana haƙuri.

Kana zama kan gwiwa? Eh, ina zama kan gwiwa saboda lokacin da zanyi sallah a kai nake zama. Dole in na zauna gaskiya. Shine abin da ya sa ni yau. Shine idan aka gwiwa nake zama in nayi sallah. Sosai ma da sosai.

Yaya kuke zabar abin da za ku sa da safe? Eh muna zaba ne, kana zuwa ka gani za ka zaba abin da za ka sa. Saboda suna da yawa, za ka zaɓa wanda ka ke tunanin za ka sa kuma ya fi daidai da kai. Shi ne, dan ni ko ni haka na ke yauwa.

Ku gaya mana game da yin tukwane. Eh, tukwane ana yin na ƙasa ana yin na ƙarfe. Saboda yadda ake yin tukwane, ana yin na ƙasa za a samu ƙasa ne a harhaɗa an mulmula asa ruwa sai ya fara yin su. Na kwano kuma ana bubbuga ƙarfe ne a haɗa.

Yaya kuke magana da ƙaramin yaro da kuke magana da babba? A mana daban ne, saboda shi ƙaramin yaro yake karin gamai da nuni, shi kuma babba haka na ce mai ɗauko min kaza, to ya san inda zai je ya nemo. To ka ga da banbanci gaskiya. Shine banbanci.

Ayyukan da kuke yi a rana suna ɗaukar lokaci nawa? Eh to, gaskiya ba mai iya faɗa kawai dai lokaci ne in yayi zai nuna to kawai sai a tsaya da aiki. Ba wai za ka ce ka zaba saboda wani zubin za ka iya daɗewa, wani zubin kuma ka gama da wuri, wani zubin kuma ka daɗe.

Yaya kuke ajiye tunanin tafiye-tafiye? Eh to kowa yana ajiye wane yace rana kaza zai yi tafiya ya je yaga yan uwa da abokan arziki ayi zumunci. Wani kuma akwai tafiyar zuwa take yi saboda ana musu rasuwa ko kuma biki ko suna. Shi ne dama.

Wace rawa rafi, tabki ko rijiya suke takawa a rayuwar unguwar ku. Eh to, duka gaskiya suna takawa in babu ruwa lokacin rani. In tafki ne ana zuwa a ɗebo, in kuma rafi ne nan ma ana ɗibawa. Imma rijiya ce ba ta ƙafe ba nan za a ringa debowa ana amfani da wata.

Yaya iyalai suke shirya kuɗin makaranta da farkon sabon zangon karatu? Eh, adashi suke yi, wani kuma a salarin shi ana bashi daman in zai shirya. Wani kuma daman yana ajiye wa ne, lokaci na yi kawai zai ɗauko su a akan ya ce ga shi kuɗin makarantar ta ne.

Ku gaya mana game da injinan gona. Eh injinan gona gaskiya na daban ne saboda akwai wanda ake ban ruwa dashi akwai kuma wanda ake gyara shuka dashi to injinonin suna taimakawa gun gona tayi kyau kuma tayi yabanya da kyau, don suna da amfani.

Ku bayyana rawar da aka sani a yankin ku. Eh to, rawar da aka sani a yi lokaci lokaci ne ake yi ba wai time to time ba ne. Ko wanne da lokacinsa za su zo suyi nasu yawuce, kowa duk abin da yayi sama dole zai yi ƙasa, duk abin da yayi tashe zai zo a daina tashen shi.

Ku gaya mana game da tafiyar da kuke tunawa tun kuruciya. Eh, tafiya ne da na yi da maigidana baba na ke nan da muka tafi, duk abin da na ce zai yi ƙoƙari ya siya mun, to wannan tafiyar ce ba zan taɓa manta da ita ba saboda tun ƙuruciya na har na girma in na zo ina tunane-tunanin zan ringa tunawa da ita.

Yaya kuke daidaita aiki ko karatu da hutu? Eh to komai ana daidaitawa ne in kamar yau za ka ce gobe zan yi kaza, zan yi karatu lokaci kaza, zan yi hutu lokaci kaza, zan yi kaza. To don haka za ka yi yi. In ka gama lissafawa to ka ga abin zai zo ma a cikin sauƙi ko kai za ka ji.

Ran juma'a wata rana ce mafi kyau a mako, ran juma'a ne gaskiya. Don duk mako ba wanda dai kai juma'a, dan juma'a ita ce mako mai kyau wadda ta fi za ka samu lada kuma zaka samu abubuwan da kake bukata a rayuwar ka. Kai addu'o'i kuma Allah ya amsa. Da rana.

Ku gaya mana game da biki da abin da ba a zata ya faru, da ba a zata ya faru. Eh biki ana yin shi ne yadda aka saba, saboda kuma dik biki sai an samu munafunci, an samu faɗa, an samu cece-kuce. Dik biki dole sai anyi wa'innan abubuwan. Wayansu za su ringa munafunci, wayansu za su ce ma kayan da akai maras kyau ne, wa'insu kuma za su ce ka zane. Diddai maganganu ze ta fitowa.